Kana rubuta kashe kuɗin aiki? Eh, ina rubuta kashe kuɗin aiki. Saboda idan aka kashe kuɗi muka rubuta shi ta yanda ya kamata. Saboda idan ba ka kashe kuɗi, ba ka rubuta kuɗin da ka kashe, wata rana ba za ka samu ribar da kake bukata ba. Saboda idan ba ka kashe, ba ka rubuta kuɗi, to zaka yi ta kashe kuɗin ne ba tare da ka lissafa ba. Saboda ka ga lissafi a wajen aiki, tushe ne aiki. Saboda idan ka siyo kaya na kaza yana da kyau ka rubuta. Idan ka biya kaza aka yi aiki, to za ka rubuta cewa ga ya'yan da ka kashe. Saboda ko da hawan lissafi ya taso, ka san yadda za a yi ka lissafa ba tare da ka ɗauki wani lokaci ba. Shi ya sa nake ƙoƙari na ga na rubuta duk abin da aka kashe, aka kashe na aiki. Saboda akwai wani kwandiri na musamman ma da aka ware wanda shi ne ake rubuta duk abin da aka kashe. In ba haka ba kuma ana sashi a cikin kwamfuta. In aka sashi a kwamfuta, to ka ga nan ma ya ajiye ba tare da wata matsala ba. Shi ya sa duk yadda za a yi, nake ƙoƙari naga na rubuta duk abin da aka yi na aiki. Kai ko ba kuɗi ba ma, ko wane abu ne, to na kan yi ƙoƙari naga na rubuta shi a daidai lokacin da ya kamata ba tare da an samu wata matsala ba. Saboda idan ba ka rubutawa akwai matsaltsalu da za su iya tasowa a buƙaci. Nawa aka yi amfani da shi, nawa aka kashe. To in ba ka rubuta wa ka ga duk ba ka san ya kamata a yi ba. To amma idan kana rubutawa lokacin da aka buƙata, lokacin kawai za ka ɗauko takardar ne ka duba, sai ka faɗa ga abin da yake ga lissafin abin da ake so. Yanda nake ƙoƙari na rubuta duk abin da aka kashe kenan a wajen aiki.

Wane lokaci kake wanke kayayyaki? To akwai lokaci na musamman da nake warewa domin mu wanke kayayyaki. Saboda ina wanke kaya duk ranar Lahadi nake wanke kaya da safe saboda yanayin aiki. Ranar Lahadi ne wani sa'in za ka, ko da ace akwai aiki ba za ka fita da wuri ba. Za ka bari sai ka gama wannan kaya kayan tukunna sai ka fita. Ina wanke kaya ranar Lahadi sannan kuma na kan yi ƙoƙari na bada wanki ko da ace ban wanke da kaina ba. Saboda ina tsayawa wankin ne da kaina saboda nafiyi ya fita a lokacin da nake so. Saboda idan ka bada a wanke ma wani wajen za ka ga ba za a wanke ma yanda ya kamata ba. Za ka ga an wanke amma bai fita yanda kake bukata ba. Shi ya sa nake ƙoƙari naga na wanke da kaina. Saboda idan ba da kaina na wanke ba, za a ga kayan sun yi dirwaye ko kuma sun yi dabare dabare. To ka ga daga haka ne sai ka ga kayan ka sun lalace. To ka ga idan har kana bari kayan ka suna lalacewa haka, to ka ga ai ba amfani ke nan. Shi ya sa nake ƙoƙari naga duk ranar Lahadi ina ƙoƙari naga na tsaya ina wanke kaya na. Saboda iya lokacin da nake da shikenan wajen yin wanki. To bayan wanke kaya ma akwai kayayyaki irin kayan gida haka wanda ake amfani da su. To amma wannan su kullum ne ake wanke wa ba wani lokaci da aka ware. Kullum da anyi amfani da su za ka ga an wanke ba tare da an ɓata lokaci ba. Saboda idan ka yi amfani da kayan irin kamar na cin abinci to yana bukata a lokacin a wanke su. To wannan lokacin ne muke wanke kayayyaki irin wa'inan. Amma kuma kayan sawa su wannan kuma sai ranar Lahadi mu ƙoƙari mu ga mun.

Kana son kallon faɗuwar rana? Eh, ina son naga yanda rana take faɗuwa. Saboda idan ta ɗauko faɗuwa, za ka tayi wani kala ta yi ja, to wannan kalan yana ban nishaɗi. Yana sa ka ga garin yayi kyau, yayi wani iri. Musamman ma idan aka ce lokacin rani ne ba lokacin damuna ba. Kaga idan lokacin rani ne, to kaga ranar lokacin tana haskawa sosai. Ba kamar aka ce lokacin damuna ba ko lokacin ace sanyi. Kaga in akwai sanyi, to ranar ba ta haskawa yanda ya kamata. Amma idan aka ce lokacin rani ne, to za ka ga tana haskawa, tana kyau musamman lokacin da za ta faɗi. Sannan akwai wanda suka yi magana a kan cewa idan kana kallon rana lokacin da za ta faɗi, to wasu sun ce tana sa zazzaɓi. Wasu kuma masu kimiyya sun ce tana gyara ido, tana sa mutum ya samu lafiya. Wasu kuma sun ce zazzaɓi take sawa. Shi yasa idan rana za ta faɗi, duk wani abun da kake yi, ka yi ƙoƙari ka ga ka kauce ma lokacin da rana za ta faɗi. To amma a zahiri abun da mutane suka fi yarda da shi shine rana dai tana da kyau lokacin da za ta faɗi. Shi ya sa ni ma nake so naga yanayin yanda take faɗuwa. Musamman idan aka ce lokacin rani ne, lokacin ta haska to lokacin da za ta faɗi, za ga tayi ja sosai.

Yaya kake ajiye kuɗi? To ina ajiye kuɗi ne ta hanyar banki ko kuma ta hanyar asusu ko kuma ta hanyar aljihu. To ta hanyar nan uku nakan ajiye kuɗi. Misali idan nace ta hanyar banki to nakan ɗauki kuɗin ne na tafi banki naje na tura na cika tela sai na sasu a banki ko kuma yanzu da yake ba sai kaje banki ba zaka iya zuwa wajen masu POS sai ka basu kuɗin ka basu kuɗin caji sai su tura ma adadin da kake so adadin da kake so ka ajiye. Sannan kuma in ba haka ba akwai kuma hanyar asusu hanyar asusu ita kuma wannan zaka samu wani gwangwani ne sai kaɗan ɓula tsakiyanshi ko kuma ka kai ma maƙera za su ƙera ma asusu to idan kazo sai ka raka samu kana ajiye da ƙarin adadin kuɗin da kake so ka ajiye a cikin shi. Misali zaka iya samun babban gwangwanin madara ko na tumatir to zaka je a gyara ma shi sai a ɗan ɓula ma tsakiyanshi to ta nan ne zaka raka zubawa hakka tara adadin kuɗin da kake so ka ajiye. Sannan kuma idan ba wannan ba in kuɗi aka baka yanzu to zaka iya samu sawa aljihu. Ni bana amfani da lalita irin ƙaraman wallet ɗinnan ke nan wadda ake cewa cika zubawa to ni bana amfani da ita saboda idan kayi amfani idan na sata aljihu ma wannan damuna take shi yasa bana amfani da ita ina ajiye kuɗina aljihu da an bani zan sasu a aljihu shi ke nan iya inda nake ajiye kuɗi kenan.

Yaya kake ajiye takardun aiki? To, ina ajiye takardun aiki ne, ta hanyar adana su, wajen da na san idan na nema zan iya samu. Saboda, idan ka ajiye su ko'ina, za ka iya zuwa ka nema wani lokaci, kaga ka rasa. Shi ya sa na ke ƙoƙari naga na ajiye su ta yanda, duk sanda na nema zan samu. Musamman idan aka ce wannan takarda ce ta estimate, to na kan yi ƙoƙari naga na ajiye ta waje na musamman. Ko kuma takardar biyan kuɗi, to ita ma na kan yi ƙoƙari naga na ajiye ta wajen da ya dace. Ba kamar a ce, wannan takarda ce ta aiki ba. To, in ka je ka ajiye ta wani waje daban, to za ka nema ta wani sa'in ka rasa. Sai kuma lokacin da ake buƙata, sai ka ga ta ja muku asara a wajen aiki. Ko kuma idan aka ce wannan takarda ce ta biyan kuɗi, to za ka yi ƙoƙari duk yanda za a yi ka adana ta. Sannan kuma na kan ajiye wasu takardun a cikin waya, sai nayi snafin ɗinsu, sai na ajiye su a cikin waya. Ko kuma, na yi ƙoƙari na sa su a cikin kwamfuta. Saboda idan ka sa a cikin kwamfuta, duk sanda ka nema za ka samu. Ba kamar a ce, duka zallan takardun bane kawai.

Me kake yi don ƙara aiki? Aikinmu ba irin wanda za ka iya ƙarawa ba ne. To amma yanayin yanda muke fuskantashi, muna fuskantashi ne yanda za muyi mugama. Saboda ƙara aiki ba kowa ba ne a irin ma'aikatanmu yake son irin wannan abu. Saboda duk lokacin da ka ƙara aiki, za ka ga mutane ransu a ɓace. To amma kuma idan ace mutum ya zo da bukata ta ƙara mai aiki, to ka ga ba yanda za ka yi sai dai ka ba da haƙuri sai a ƙara aiki. To ina ba, ina ƙoƙari naga na ba kowa haƙuri saboda idan zan ƙara aiki, sai nai ƙoƙari naga na lura da duk abin da mutum yake so sai na ba shi domin ni ma ina da tawa buƙatar. Idan ina so in ƙara aiki a wajen aiki, to nakan yi ƙoƙari naga meye fahimtata da mutane sai na ga abun da ya dace na yi. Sannan kuma idan aiki ne za'a yi shi, sannan kuma wannan aikin bai dace ba, akwai abun da ya kamata a ƙara a wajen. To sai ka yi ƙoƙari ka ga, ka fahimtar da mai aikin ga abun da ya kamata a ƙara a nan, ga abun da ya kamata a yi sai ka ƙara domin aikin ya tafi yanda ake so. Ba ƙara lokaci ba. In ƙara lokaci ne, wannan ba ma yin shi a wajen aiki. Amma in ƙara aiki ne yanda aikin zai yi kyau, to nakan yi ƙoƙari mu zauna mu fahimci juna domin mu yi aiki mai inganci.

Kana sabunta shirye-shiryen kwamfuta? Eh, ina sabunta shirye-shiryen kwamfuta saboda idan baka sabuntawa, zaka ta zama tsahon yayi. Saboda idan baka sabunta shirye-shiryen cikin kwamfuta kaba, zakaga tana ma tsatsayawa, zakaga tana cijewa, batama aiki yanda ya kamata. Amma idan duk kana ƙoƙari kaga lokaci, bayan lokaci kana sabuntawa, kana yin programming ɗinsu, to zakaga aikinka na kwamfuta yana kyau. Musamman ma idan akace yanzu da zamani ya canza. Idan kana so aikin kwamfuta ka yayi sauri, to ka canza mata shirye-shiryen ta, ka canza mata tsare-tsaren ta. Saboda a duk lokacin da ka canza tsare-tsaren kwamfuta, za ka ga aikin da kake so ka yi ya ma sauri. Kaga yanzu, idan kana so kayi zane, to zaka ɗauko farkon zanen ne saika sa kana farawa, to zakaga duk abinda kake so a kwamfutan ya kawo ma. Amma idan ba ka ƙoƙari ka ga kana canza shirye-shiryen ta, kana yin sabon shirye-shirye, to za ka ga duk ka zama tsahon yayi. Saboda koda kasa wannan zanen, bata baka abin da kake so ba, sai dai kayi da kanka. Amma duk lokacin daka sabunta mata shirin kan ta, to zakaga duk abinda kake so kayi cikin sauƙi, za kagaza ka tafi kayi shi kawai. Ba tare da ka samu wata matsala ba. Saboda aiki da matsala a kwamfuta yana kawo, yana kawo cikas. Saboda duk lokacin da kwamfutarka ta fara samun matsala na rashin sabunta shirye-shiryen ta, to zakaga aikin ka baya sauri, zakaga da kayi, zakaga ko yana dawowa ko kuma yana tsayawa.

Kana kuka lokacin yankan albasa? A'a, bana kuka lokacin da nake yanka albasa. Saboda idan kana yanka albasa kana kuka, to za ka ga sanyi ne ya ma ka tutu. Ko kana da amosani, shi ne za ka ga kana yawan yin kuka lokacin da kake yanka albasa. Amma idan ka ga ba ka da irin wannan, to kana da lafiya, sai dai ka ƙara. Amma ita albasa za ka ga akwai kuma mai zafi, akwai kuma wadda ba ta da zafi sosai. Wadda ba ta da zafi sosai za ka ga ko da kana yankanta, ba dalilai bane ka ji kana hawaye. Amma hawaye lokacin yanka albasa ba kowa ne yake yi ba. Gaskiya ni bana yi saboda ko da na yanka ma, za ka ga hawaye baya damuna. Amma akwai wasu wanda za ka ga ba masu ba ko da a kusa da su ake yanka albasa, za ka ga suna hawaye. To shi ne ake cewa wannan suna da irin amosanin ka kuma ya zama wajibi a gare su suggest name magani. Saboda irin wannan amosani shi ne yake sakko wa ido ya zo ya shafe ido. To amma ko albasa ma aka ce idan ana yawan yankanta, tana rage wannan hawayen kuma tana rage wannan amosanin. To shi ya sa ake so ma mutum ko da a ce be wannan ba ya samu albasa, ya riƙa guga wa a kai idan tana magani amosani. Amma ni bana kuka lokacin da nake yankan albasa.

Kana iya busa tsaki? Eh, ina iya busa tsaki saboda idan nayi tsaki yana yi sosai amma kuma bana yi saboda tsaki ba shi da kyau. Saboda duk wanda ka yi ma tsaki za ka ga bai ji daɗi ba saboda tsaki yana haddasa abubuwa da yawa. Ka ga tsaki, haka ce tsaka ce take yin tsaki. To kuma kai ba tsaka ba sai ka rika yin saki. Amma na iya busa tsaki amma kuma saboda yanayin da ba shi da kyau shi ya sa bana yi. Saboda tsaki yana haddasa fitina, yana sa faɗa, yana sa a yi tashin hankali. Shi ya sa ake ba da shawarar cewa duk abin da mutum zai yi, ya ƙaurace mai yi wa wani tsaki. Saboda tsaki ba al'ada ba ce ta ɗan adam, al'ada ce ta dabbobi. Saboda tsaka ita ce aka ce ita ce mai yin saki. To kawo kuma duk abin da aka ce za kai kamanceciya da tsaka ko kuma da wata dabba, to ya kamata a ce kai a matsayinka na ɗan adam sai ka yi ƙoƙari ka bari saboda idan ba ka bari ba to za a riƙa danganta ka da dabba. Saboda kuma za ka yi tsakin a danganta ka da dabba. To ka ga ranka ya ɓace sannan kuma kai ba za ka so ba sai ku fara faɗa da mutanen. Ko kuma wanda ka yi ma tsakin shima ranshi bai so ba zai zo ya fara ma faɗa, ƙarshe sai ku riga fitina ta afku abin kuma da ba a so ke nan. Amma ta busa saki gaskiya na iya busawa amma kuma bana yi.

Yaushe kake kwana kullum? Hausa kala kala ce. Wani idan ka ce mai yaushe kake kwana kullum, ba zai taɓa fahimtar abin da kake nufi ba. Toh kwana a wata Hausar yana nufin bacci. Toh idan ka ce ma wani yaya kake kwana, to ba zai fahimce ka ba. Saboda kwana ba kowanne yake ɗaukan shi a matsayin bacci ba. Sai dai kaman mutanen Bauchi, su idan ka ce musu kwana, to su sun san abin da kake nufi, kana nufin bacci kenan. Toh lokacin da nake kwana, ina kwana da misalin ƙarfe sha biyu. Wani sa'in ma har na kai ƙarfe ɗaya ban yi bacci ba. Saboda yanayin ayuka da yanayin abubuwan da nake yi. Amma kuma na kan tashi misalin ƙarfe biyar na safe. Idan na kai wannan lokacin, to duk inda aka yi aka ce ƙarfe biyar ta yi, to za a ga na yi ƙoƙari na tashi. Lokacin da nake kwana kuma ya danganta da yanayi aiki. Wani sa'in in kwanta ƙarfe sha ɗaya, wani sa'in sha biyu, wani sa'in har ƙarfe ɗaya. To idan ma lokacin da aka ce bani da wani abun da zan yi, to da wuri ma nake kwa nake kwanciya domin yin bacci. A'a tambaya ku ka ce kwana, toh duka dai abun kalma ɗaya ce. Ko ka ce bacci ko ka ce kwana, duka kalma ɗaya ce.

Kana fi son fensir ko alkalami? Eh, kowanne ina amfani da shi, imma fensir, imma alkalami. To amma abun da aka fi amfani da shi yanzu, ba a cika amfani da alkalami ba. Saboda alkalami yanzu ba a amfani da shi. Saboda yanzu fensir shi aka fi amfani da shi. To fensir ya danganta kala kala ne. Akwai fensir mai, mai tawada a ciki, akwai kuma fensir mai kawai iya abin fensir ɗin ne a ciki. To ya danganta da irin abun da za ka rubuta. In za ka rubuta abun da ya shafi aikin boko ne ko ma na Islamiyan, duk kana yin amfani da fensir. Amma idan kuma irin wanda za'a wanke ne, to shine kake bukata alkalami. To shi alkalami za ka riƙa dangwalo tawada da shi ne kana rubutawa. Shi kuma fensir duka abun shi a jiki yake, sai dai kawai ka sa reza ka riƙa fekewa. Sakamakon shi alkalami ko da ka feke da reza to sai ka riƙa sashi a cikin maɗokin tawada kana dangolowa, sannan sai ka riƙa rubutu da shi. Shi ya sa yanzu dai na fi son amfani da fensir fiye da alkalami. Saboda shi alkalami sai ka yi hidima da yawa, sai ka samu tawada, sai ka samu alkalami. Tukunna ba a kowani abu za ka rubuta, za ka riƙa yin rubutu da alkalami ba, musamman ma wannan lokacin. Saboda idan ka yi rubutu da alkalami a cikin wata takadda, to za ka ga ya ɓullo har baya. Kuma ƙarshe sai ka ga rubutun ya lalace. Shi ya sa na fi son yin amfani da fensir a kan alkalami. Saboda yanzu fensir shi ne za ka yi amfani da shi a duk lokacin da kake bukata duk lokacin da kake so kuma shi ne ya fi kusa da kai fiye da alkalami.

Sau nawa kake amfani da internet? Ina amfani da internet sau ba adadi. Saboda a ko da yaushe na kan yi amfani da internet. Saboda internet ko da yaushe kusan data ta maɓu ya taki. Shi ya sa ko da yaushe nake a kan layi. Saboda internet ya zama ba abin da za ka bar shi ba ne, na ko da yaushe. Idan na ce mun ga sau nawa nake amfani da shi, gaskiya na yi ƙarya. Saboda ni kaina ban san sau nawa nake amfani da shi ba. Saboda a ko da yaushe za ka ga akwai waya a hannuna. In ba waya, ina kan kwamfuta. Saboda da ita nake ɗauko wasu ayyuka aikace aikace, musamman wajen ajiyan bayanai da kuma ajiyan takardu da kuma tura saƙonni. Saboda ta internet ne yanzu za ka ajiye saƙonni, za ka tura sannan kuma za ka gani idan an turo ma. To ka ga? Ai ya zama cewa duk lokacin da kake internet yana kusa da kai ba ka barin shi a nesa. Saboda internet yanzu ya zama shine abun da ake sarrafa al'amuran rayuwa. Saboda da internet ne yanzu za ka matso da nesa kusa. Saboda duk wanda yake nesa da kai idan kana so ka yi magana da shi, ta internet ne kawai za ka hau. Yanzu yanzu kuyi magana ba tare da kun ɗauki wani lokaci ba, ba tare kuma da kun ɓata lokaci ba. Shi ya sa idan wani labari ma kake nema ko wani abu kake so ka fahimta, to ta internet ne kawai za ka hau. Shi ya sa nake amfani da internet ko da yaushe. Ba adadi gaskiya amfani na da internet. Saboda idan na ce ga adadin da nake amfani da internet, to ni ma kaina ban sani ba. Ni ma ban san iya adadin ba saboda ko da yaushe ina amfani da shi. A ko da yaushe ina amfani da internet. Ba wani ace yanzu ko anjima, a'a kusan ko da yaushe za ka ga akwai waya a hannuna ina amfani da shi. Kuma indai ka ga waya a hannuna to internet ne na hau. Da shi nake amfani.

Kana yin hasashe lokacin barci? A'a, bana yi. Saboda ni idan ina bacci ma, za ka iya zuwa kaji kaman ba kowa a cikin ɗakin. Saboda idan ina ɗaki ina bacci, har za ka zo ka yi abin da kake so ka yi ka fita ba tare da ka san akwai mutum a cikin ɗaki ba in har akwai duhu. Saboda idan kana rasashe lokacin bacci, za ka riƙa damun mutane. To kuma ni bana son duk abin da zan shiga hakkin mutane, na riƙa yi. To amma shi wannan abun ma ba mutum ba da sanin shi yake yi ba. Saboda idan yana bacci, za ka ga mutum yana yi bai ma san ayan da kanshi yake ba, bai ma san yana yi ba. Wani sai dai in ya tashi ace yana yi, a faɗa mai. To za ka ga wani ma har musu ake da shi akan cewa shi baya yi. Amma ni kam de na tabbata cewa idan ina bacci bana yi. To Kaga kaman matata ita wannan idan tana yi ma har damunmu take yi. Ka ga ko da yaro yana bacci ma sai ya tashi saboda mun shari da irin wannan da in goginsu. Shi ya sa ni kan gaskiya bana yin irin wannan abun. Amma ita za ka ga tana yi. Shi ya sa wani sa'in sai in toshe mata hanci saboda ta daina. Sai tayi firgigit ta tashi. To amma ni kam gaskiya bana irin wannan abun a cikin bacci. Saboda masu yi ma za ka ga idan suna yi za ka ga har damun mutane suke yi. Wani sai kaga indai akwai wanda yake a cikin ɗakin, za kaga shi kenan baccin shi ya ƙare. Da zarar aka ce ya farka ya ji irin wannan abun, shi kenan ba zai ƙara yin bacci ba har sai wani lokaci kuma na daban. Shi ya sa ni gaskiya bana yin irin wannan rashashin a lokacin bacci.

Wane lokaci na shekara kaka fi so? To, lokacin da na fi so na shekara shine lokacin Idi. Ina son lokacin Idi sosai saboda idan aka ce wannan lokacin Sallah ne a shekara, to ina son lokacin gaskiya saboda duk a cikin lokuta, ba lokacin da na fi so irin ace lokacin Sallah. Sannan ace lokacin azumi, idan aka yi azumi sai ayi Sallah. To ina son wannan lokacin gaskiya saboda wannan lokacin ne za ka samu ka yi ziyara, ka ga 'yan uwa, ka ga mutanen ma da ka dade ba ka gani ba. Saboda a wannan lokacin ne za ka ga ana shiga kala kala. To a lokacin ne ma za ka ji wani dadi a cikin ranka saboda ana bik bukukuwa kala kala. Za ka ga irin wancan wajen, ka ga wannan abubuwan da ka dade ba ka gani ba. Shi ya sa gaskiya nake son na ga cewa ana Sallah. Saboda idan lokacin Sallah yayi, za ka ga irin abubuwa da yawa wanda ka dade ba ka gani ba. Shi ya sa nake gaskiya son lokacin Sallah saboda duk a lokuta, ba lokacin da na fi so ace yau an yi azumi, an yi Sallah, sannan kuma an zo babban Sallah ka ga ana yanka, ana layya, ana bauta wa Allah. To, gaskiya a shekara ba iri abin da na fi so irin lokacin Sallah ƙarama, lokacin Sallah babba sai lokacin azumi. Saboda duk wasu abubuwa a wannan lokacin za ka ga ana yi musamman na ziyara 'yan uwa, ka ga yara suna zuwa ziyara. To wannan abun yana min dadi saboda ita Sallah za ka ga har kwana huɗu, biyar za ka ga ana yin ta saboda tana da shagulgula daban daban. Shi ya sa nake son lokacin Sallah gaskiya.

Kana yin ciniki a kasuwa? Eh, ina yin ciniki a kasuwa. In ma na saya, In ma in sayar. Saboda idan na je siyan abu a kasuwa, nakan zauna da nema abin da nake so a duk inda yake. Sannan idan na samu, ba daga samu ba kawai zan ɗauki kuɗin na bada. Za a faɗa mun farashi sannan na taya. Idan na taya yanda bai musu ba sai su ce in ƙara. Idan na ga nima ina da halin da zan iya ƙarawa sai na ƙara. Sai muyi ciniki har mu kai farashin da suke so. Nima in na ji ya mun wannan farashin sai na cire kuɗi na basu. Amma ba daga zuwa bane aka ce mun farashin abu kaza ne zan cire in bada. A'a, sai mun yi ciniki, yi tukunna. Sannan kuma fannin kasuwanci, eh nima nakan yi ciniki. Musamman idan aka ce na je na kai kaya to mu kan yi ciniki da masu siyan kaya domin su siya su bani kuɗi. To ta hanyar haka sai ka ga kowa ya samu abin da yake so. Amma idan aka ce kasuwa ba ciniki, to ai ka ga ba wanda zai samu yanda yake so. Saboda da ka je a ce ma abu kaza ga kuɗin shi sai ka cire ka bada to ƙarshe za ka ga kasuwar bata yi ba. Amma da zarar an ce kuɗin abu kaza ne kai ma sai ka ce kaza kake da shi to shi sai ka ga in yana da yanda zai ya rage ma sai ya rage. Amma idan aka ce kuɗin abu kaza ne kai kuma kuɗinka bai kai ba, shi kuma yana da hali da zai rage sai kuma bai rage ba to ka ga za ka tafi ne shima cinikin ya wuce shi. Shi ya sa ake so duk inda za a yi a riƙa yin ciniki a kasuwa saboda kowa zai samu sauƙi. Me kaya zai ƙaru shima wanda ya je siya zai ƙaru.

Me kake ji ranar biyan albashi? Toh duk lokacin da akayi maganar albashi to kamar wani kuɗi ne wanda kayi aikin shi sai a biya ka. Toh shi wannan kuɗin ya danganta da lokacin da za'a ba da. Wani yana aiki ne sai ƙarshen wata za'a bashi kuɗi. Wani kuma yana aiki ne lokacin da yayi aikin, lokacin za'a bashi. Toh ni dai aikin da nake yi, ina aiki ne a ranar da nayi aiki a ranar za'a biya ni. Toh duk lokacin da aka ce ma magana ce ta kuɗi, magana ce ta biya. Toh ai mutum yana cikin jin daɗi, yana cikin farin ciki saboda lokacin da kayi aiki aka ɗauki kuɗin ka aka ba ka toh a wannan lokacin za ka ji daɗi sosai. Sakamakon ace kayi aiki, kayi aiki kuma zo a ce ba a biya ba. Toh ai duk wani ƙarfi da kake ji za ka ga ya riga ya wuce. Amma lokacin da kayi aiki aka ɗauki kuɗin ka aka ba ka toh zaka ga ka ji daɗi, kayi farin ciki sosai. Musamman ma mu wanda za ka je ka yi aiki da ƙarfin ka ne, iya ƙarfin ka. Za ka gaji, za ka buge, za ka ji ciwo dukka toh kuma a zo a ce ba a biya ka kuɗin ka ba. Ka ga ai ba za ka ji daɗi ba. To musamman ma kuɗin wanda za ka ga ana biyan ka ne, za ka zo ka biya wasu buƙatu na gida da su a wannan lokacin. Toh idan aka ce ba a biya ka kuɗin ba, ka ga ba za ka ji daɗi ba. Sannan kuma duk lokacin da za a biya ka toh za ka ji wani daɗi sosai. Za ka riga farin ciki. Ranar za ka ji ka, kamar kana yawo a sama saboda tsabaragen jin daɗi na biyan wannan albashin da aka yi ma. Toh ni yadda nake jin daɗi a lokacin biyan albashi gaskiya ya wuce misaltu. Gaskiya ina jin daɗi sosai a lokacin da aka ce ga shi za a biya ni kuɗin aikin da na yi saboda aka biya ka, za ka fi jin daɗin yin wani aiki na gaba.

Kana biyan kuɗi ta waya? Eh, ina biyan kuɗi ta waya. Saboda idan nayi ƙoƙari, ina biya ta hanyar amfani da banki. Sannan kuma wani sa'in ana sa kuɗi a layi a biya. Amma ni bana sa kuɗi a layi domin biyan kuɗi. Ta hanyar nake biyan kuɗi ta waya, ta hanyar yin transfer zuwa account. Saboda yanzu mafiyawanci in kana so kayi amfani da kuɗi, ba sai kaje banki ba. To ta waya ka ma kawai za ka iya biyan kuɗi da abin da ka siya. Saboda intanet ne kawai za ka shiga ka duba, ka ga wadda za ka tura ma sai ka tura mai. Amma kuma akwai wani biya da ake yi ta layin waya. To amma ni bana irin wannan biya. Saboda wannan biyan ba kowa ne yake yin shi ba, kuma ba kowa bane ya yarda da shi. Amma wadda aka fi yarda da shi, shine wadda za ka shiga ta wayarka, ka sauke application din bankin da kake so ko kuma bankin da kake amfani da shi sai ka tura. Saboda idan ka sauke ka tura to za ka ga dan da nan ya tafi fiye da ma wadda za ka tura ta banki. Saboda mafiyawanci yanzu zuwa banki ya zama ɓata lokaci. Akwai USSD da ake amfani da shi wajen tura kuɗi. Akwai kuma application da ake amfani da shi wajen tura kuɗi. Amma mafiyawanci ni dai na fi yin amfani da application din waya wajen tura kuɗi. Ina amfani da application ne wajen biyan kuɗi ta waya gaskiya. Saboda idan ba haka ba ban cika yin amfani da USSD ɗin ba wajen biya.

Wane abincin gargajiya kuka fi so? To abincin gargajiyan da na fi so shine dan wake. Saboda dan wake ana sarrafa shi ta kowane irin yanayi. Akwai dan waken da zaga an yi shi da dawa. Akwai kuma wanda za ka an yi shi da fulawa. Amma na gargajiya shine wanda za ga an yi shi da dawa. Idan akai, aka niƙa, ana sa mai kanwa. Sannan, sa-- sannan idan aka sa kanwa sai a zo a, a-- idan ka jiƙa kanwa sai a dama shi da, da garin, garin dawa tukunna. Bayan an haɗa sai a haɗa wuta, a dafa ruwa tukunna sai a rika zuba masa a ciki. Shi ya sa a cikin abubuwan da na fi so na gargajiya to na fison dan wake. Saboda dan wake ana amfani, kana iya amfani da shi dandanan ba sai ka ɓata lokaci ba. Kuma sanda kake buƙatar shi ba za ka ɓata lokaci ba fiye da a ce sauran wasu abubuwa. Saboda shi yanzu dan waken ma akwai yawan da za ka je ka tadda ma kawai an niƙa garin shi gashi nan kawai sai dai ka je ka siya ka zo ka yi, ka zo ka dafa. Kawai abin da kake buƙata shine kanwar da zaka ɗan ƙara mai kaɗan. Saboda mafi yawanci za ka ga idan kana so ya ma yanda kake so sai ka sa mai kanwa kaɗa. Amma kuma kanwar ba da yawa ba. Sannan in aka dafa aka tsame shi a cikin ruwa sai a zo a haɗa mai, sai a zo a haɗa mai, um, yaji da maystar da kuma mai. To nan sai kaje sai ka ci kaji daɗi ba tare da ka samu wata matsala ba.

So nawa kake rubuta rahoto? To ina rubuta rahoto wani sa'in sau uku a wata saboda ba ko da yaushe bane muke rubuta rahoto. Idan ka gama rubuta rahoto to ya danganta da irin abin da muke so. Abu na farko, idan muna buƙatar kayan aiki to wannan muna ƙoƙari mu ga mu rubuta rahoton irin abin da muke so. Haka kamar a ce irin kayan aikin, kayan aikin da muke amfani da shi kamar rodi, bendin waya sun ƙare to muka rubuta rahoto. Musamman ma idan muna aiki a kamfani muna buƙatar abu ƙasa. Misali a ce rodi ne ya ƙare sai mu rubuta ga irin rodin da muke so, ga irin abun da muke bukata. A misali a ce za ka ba da rahoto na rodi to a wannan rahoton da za ka ba da, za ka ba da irin kalar rodin da kake bukata da irin yanda kake son shi da kuma adadin yawan da kake son shi. Sannan abu na biyu, in kana so ka ba da rahoto za ka ba da rahoto a kan kuɗi. Musamman a ce kuɗin da aka ba ku na aiki ya ƙare kuna buƙatar kuɗi to dole za ku je ku rubuta rahoto domin ku aika a samu ku hannu a ciro muku kuɗi. Kaga shi yasa zaga a wata muna rubuta rahoto sau biyu ko sau uku na kayan aiki. Wani sa'in zakaga na kuɗi yana rahoton yana zuwa kaman sau ɗaya ko kuma sau biyu. Wani sa'in kuma na kayan aiki ne yake zuwa sau biyu ko kuma sau ɗaya. Ya danganta da irin aikin da aka yi da kuma irin lokacin da aka ɗauka ana aiki. Shi ya sa za ka ga in kaya ya ƙare to direct muke rubuta rahoto domin a kawo mana kayan aikin da ya kamata mu yi amfani da shi. Shi ya sa muke rubuta irin wannan rahotonin sau biyu ko sau uku a wata.

Me kake yi lokacin da ruwa yake zuwa? To, lokacin da ruwa yake zuwa, na kan yi ƙoƙari na ga duk wasu abubuwan da ya kamata na kawar da su, na kawar da su. Musamman ma idan aka ce irin tsakiyar damunan nan ne. Saboda ka san irin ruwan da idan ya zo tsakiyar damuna yakan daɗe kafin ya ɗauke. Shi ya sa idan ina nesa ne, na kan yi ƙoƙari na ga na iso gida. Idan kuma ina gida ne, to duk wasu abubuwan da ya kamata in ɗauke su, na matsar da su, na ɓoye su to na kan yi ƙoƙari na ga na matsar da su. Sannan sai na koma gefe na nutsu. Amma idan aka ce ba na gida, to duk yanda zan yi, na ga na yi ƙoƙari in na zo gida to na kan yi ƙoƙari na ga na isa gida. Amma kuma idan har na ga ba zan iya zuwa gida ba lokacin da ruwan yake zuwa, to zan yi ƙoƙari na ga na samu wajen da zan fake, na fake. Amma kuma ba na fakewa ƙarƙashin bishiya, saboda idan ka fake ƙarƙashin bishiya, tsawa za ta iya faɗoma wannan bishiyan. To, ƙarshe kuma da kuke kan ƙasan wannan bishiyan zai shafe ku. Shi ya sa nake ƙoƙari na ga na, na fake a wajen da ya kamata ba wanda bai kamata ba. Sannan kuma in ba haka ba, na yi ƙoƙari na ga na zo gida. Sannan ina gida, duk wasu abubuwa kamar misali ace kayan shanya, tukwane da dai sauransu. Na kan yi ƙoƙari na ga na kawar da su, na shigar da su ɗaki in wanda za a shigar da su ɗaki ne. In kuma wajen ajiya ne wanda za a shigar da su wajen ajiya, sai na shigar da su wajen. Amma ba na bari ruwa ya taɓa ni. Idan naga yana zuwa na kan yi ƙoƙari na fake ko kuma na tafi gida ko kuma na kwashe kaya, na shigar da su cikin ɗaki. Yanda nake ƙoƙari kenan naga na fakewa ruwa ko kuma abubuwan da nake yi kenan lokacin da ruwa yake zuwa.

Kana kallon inuwar ka? Eh, ina kallon inuwata musamman ma a ce lokacin da rana ta raba. Saboda idan rana ta raba, za ka ga inuwarka ta fito sosai. Sannan kuma ina kallon inuwata musamman idan muka je wajenda a ce ga shi ba agogo, ba kiran sallah, ba wani dai abu. Mu kuma ba mu san ina ne gabas ba. To idan ba agogo sai mu duba inuwan mu mu ga lokacin sallah ya yi ko bai yi ba. In kuma ba wannan bane, ba masallaci, nan ma haka duk muna kallon inuwarmu. Sannan imma ba haka ba to za mu duba idan muna so mu yi sallah ina ne gabas. To duk muna duba irin wannan abubuwan. Sannan idan kana so ka zo gida, kana so ka bi gabas ne, ko kudu, ko arewa, ko yamma. To ta inuwarka za ka gane cewa ina ya kamata ka bi. Shi ya sa muke kallon inuwa. Shi yasa nake kallon inuwata da kuma dalilin da ya sa nake kallon inuwa kenan. Saboda inuwa za ta nuna ma ina ne ya kamata ka bi, ina ne bai kamata ka bi ba. Ina ne gabas, ina ne yamma, ina ne kudu, ina ne arewa. Shine ta hanyar nan muke bi sannan sai mu zo gida. Sannan idan ma ba haka ba, za ta nuna ma ina yanzu daidai ƙarfe nawa, wane lokaci kake, yamma ta yi ko kuma yamma bata fara yi ba. To idan ka kalli inuwarka za ka ga cewa duk ta nuna ma irin wannan alamun. Saboda inuwa takan bada alama kala kala kadanma daga cikin abubuwan da take yi kenan wanda nake amfani da ita. Sannan kuma ga yara su ba'a so suna kallon inuwansu saboda inuwa takan basu tsoro ta firgita su. Saboda yaro idan ya kalli inuwanshi zai yaga kamar abin tsoro ne. Shi ya sa ba'a so yara su riƙa kallon inuwansu. An fi so-so kar a bari su kalla. Amma babba wanda ya san me yake ya mallaki hankalin shi to zai iya ya kalli inuwanshi har ya amfana da ita.

Sau nawa kake ƙidaya kayayyaki? To ina ƙidaya kayayyaki sau ba adadi, saboda duk lokacin da aka kawo mana kaya, na kan yi ƙoƙari na ga, na ƙidaya. Saboda idan aka kawo ma kaya ba ka ƙidaya ba, za ka ga ko an kawo kayan bai kai ba ko kuma an kawo ya wuce haka. A misali, an kawo ma rodi, za a kawo ɗari biyu, to dole sai ka tsaya, ka bi ɗaya bayan ɗaya ana saukewa kana ƙirgawa. Saboda sau tare za ka ga an kawo kaya wani bai kai ba. Saboda idan ba ka ƙidaya ba kuma aka kawo kayan bai kai ba, to wannan kai ta shafa. Saboda ai da aka kawo kayan, daman ya kamata ace ka zo ka tsaya ka ƙidaya kaya. To amma kuma ga shi ba ka ƙidaya ba, to ka ga dole za ka ga abin da ya ɓace kai zai shafa. To ina ƙidaya kayayyaki ta wannan fannin. Sannan kuma akwai kayan aikinmu wanda idan muka je za mu aje, to sai mun ƙidaya su mun kirga sannan mu basu mu rubuta ga abin da muka kawo. Sannan kuma idan muka yi aiki muka tashi, to kayan da muka yi aiki na rodi wanda ya rage za mu ƙidaya mu ba da muce ga abin da ya rage. To ta wannan hanyoyin muna ƙidaya kayayyaki. Sannan ina ƙidaya kayayyaki sau da yawa. A misali yanzu, ah in muka je aiki, lokacin da muka je aiki zan ƙidaya ɗaya kenan. Idan muka tashi zan ƙidaya biyu kenan. Idan, idan zan je kai kayan aikin da muka yi amfani da shi misali namu, to zan ƙidaya abubuwan da muka kai sai mu aje kaga sau uku kenan muke ƙidaya kaya a rana. To ka ga saboda kar a zo a samu matsala da cewa ga abin da muka kai ko kuma ace a'a ba mu kai wannan adadin ba. To shi ya sa muke ƙidayawa, mu san me muka yi aiki da shi, mu san kuma me muka samu a ƙasa. To sau uku muke ƙidaya kaya, muke ƙidaya kayayyaki a lokacin aiki.

Yaya kake bikin ranar haihuwarka? To ba ta wani hanyoyi na daban bane ko kuma ta wani abun nan. Asali ma ni bana wani bikin ranar haihuwa saboda a ganina ai ba murna mutum ya kamata yayi ba. Na wannan rana na ƙara shekara kome ne ne saboda a lokacin da aka ɗiba ma lokaci ne ƙara raguwa. To kaga wace murna zakayi in ace zakayi shekara hamsin, kayi shekara ashirin da biyar to kaga ai lokaci ne yake ta ragewa. To kaga ai ba maganar murna a ciki, sai dai ka ƙara tattara ka koma ga Allah ka yi ta ibada saboda lokacin ka ya ƙara ragewa a cikin lokutan da aka ɗiba ma. Dan haka ka ga maganar murna ai bata taso ba. Amma za ka ga wasu har shagali suke si ta murna sai ta abunnan suna shaye-shayen wasu abubuwan ma da bai kamata ba saboda wai sun ƙara shekara a cikin ranakun haihuwarsu. To ni gaskiya bana murna kuma bana wani biki. Ina murna dai da samuwata a duniya amma kuma ni bana wani yin biki wanda za a ce ga shi ya nuna cewa wai saboda ranar haihuwa nake wannan bikin. A'a, ni bana yi kuma ban taɓa yi ba saboda ni ban ɗauke shi wani abin murna bane. Na ɗauke shi abin da zai saka ka koma zuwa ga Allah ne ka ƙara bauta mai saboda in ba haka ba ai shekarun ka ne su ka rage. Kai kuma ka zo kana murna da shekarun ka su rage. To ka ga me amfani irin wannan abun? Shi ya sa ni bana, bana bikin rana haihuwa.

Kana zuwa aiki lokaci daidai? Eh, ina zuwa aiki lokaci daidai wani lokacin. Wani lokacin kuma nakan wuce lokaci. Wani lokacin kuma nakan je kafin lokacin aiki. Sau tari dai nakan je gaskiya lokaci daidai saboda ban fiye son na gana saɓa ma alkawarin da aka yi da ni ba. Saboda na fi son duk lokacin da aka ce mun gashi ana bukata ta a wajen aiki. To a daidai lokacin nake so na gana isa. Sau tari ma za ka ga na je na kan jira. Amma na fi dai zuwa lokaci daidai lokacin da ake bukata ta. Sannan kuma a wasu lokutan nakan ɗan wuce lokacin saboda ka san jiki da jini kuma yadda abubuwa suke. Idan ban samu na fito da wuri ba, za ka ga ga yanayin go-slow na gari, ga kuma yanayin tsaikon abun hawa. To idan ba ka samu abun hawa a kan lokaci ba, za ka ga ya ɓata ma lokaci har ka wuce lokacin da ya kamata ace ka isa wajen aiki. Sannan abu na gaba kuma za ka ga idan kana so ka je da wuri to mafi yawanci sai dai ka je kafin lokacin. Saboda idan ba kafin lokacin ka je ba, za ka ga ba ka je kan daidai lokacin da ake buƙatar ka ba. Sau tari. Za ka ga na je ma ina jira saboda lokacin da ya kamata ace an fara aikin bai yi ba, na isa wajen saboda ba na so ace na saɓa ma lokaci. Amma wani lokacin kuma za ka ga ina zuwa daidai lokacin kuma lokacin da ya kamata na je daidai lokacin na je saboda na fito da wurin kuma na ɗan samu tsaikon abun hawan amma kuma da yake na fito da wuri shi ya sa lokacin bai ja ba inda har lokacin zuwa wajen aikin zai wuce. Shi ya sa za ka ga wani lokacin daidai lokacin da ya kamata na je ɗin nake zuwa. Ba na ɓata lokaci, ban ƙara ba kuma ba rage ba.

Kana son ɗaukar hotuna? Ni ba mutum bane wanda ya fiye son ɗaukar hoto gaskiya. Saboda ni hoto ba wani damuna yayi ba. Saboda zakaga wasu ma ko da ace munje aiki, zaka ga suna ɗaukar aikin da mukayi. Amma gaskiya sau tare ni bana ɗaukan irin wannan aikin da mukayi. Saboda ni ba mutum bane mai son ɗaukan hoto. Ko hotona ma a cikin wayata gaskiya bashi da yawa. Saboda ni bana ɗaukan hoto. Yanzu zaka iya bincika wayata ma, bakasamu wani sabon hotona ba da na ɗauka. Saboda ɗaukan hoto ni a raina ba wani abu bane. Amma ni bance bashi da kyau bane ko wani abu. Amma ni ban damu bane da sai na ɗauka. Saboda ɗaukan hoto a wajena, ni ban ma san yanda nake zan ɗauki kaina hoto ba. Kuma na je na zauna a ɗauke ni hoto. Amma wani sa'in in mukayi aiki naga aikin yabani sha'awa sosai, nakan ɗauka. Amma gaskiya banfiya ɗauka ba. Saboda zanga duk wanda mukayi aiki tare dasu suna ɗauka. Amma ni gaskiya banfiya samma'na je na ɗauka ba. Saboda ni a raina ba wani abu bane. Aiki dai anyi an gama, an wuce wajen to ba wani abu bane don ka ɗauka. Sai dai da yake yanzu zamani ne, zakaga ana status da shi ana sawa. Saboda mutane su gani, su san me aikinka. Saboda in wani waza nemeka to in yaga wannan abun zai san cewa eh ga aikin da kakeyi sai ya nemeka ta wannan aiki.

Nawa kuɗin wutar lantarki a wata? Nawa kuɗin wutar lantarki a wata ya danganta da irin wajen da kuke. Saboda a yankin mu akwai waɗanda suke biyan dubu shida, akwai waɗanda suke biyan dubu goma, akwai wanda har sama da haka ma ana biyan. To amma ya danganta da irin yanayin samun wutar ku. Wanda za ka ga suna biyan dubu shida, za ka ga samun wutarsu, yaninku fiye da na waɗanda suke biya dubu uku, dubu biyar, dubu huɗu. Sannan kuma wanda suke biya dubu goma za a ga su wutar standard ne ba cika ɗaukewa ba. So wanda ko da za ɗauke zakaga ba ta fi wasu, ƴan lokuta ba za a dawo da ita. Ko kuma akwai lokaci takamaimai da ake basu wutar, wanda baya jan lokaci za ka ga suna da wuta kuma za ta dade suna amfani da ita. Ba kamar kuma ghetto area ba wanda za ka ga su ba ko da yaushe ake basu wutan ba. Saboda za ka ga kuɗin su ba bai kai ba. Akwai kuma waɗanda ba su da mita, su kawai sai dai NEPA su zo su ansa kuɗin ba tare da wani biya ba ko wani abun nan. Sai dai kawai ba tare da wani bill ba sai dai su biya kuɗin kamar dubu uku, dubu biyu da NEPA suke ansa a hannun mutane. Wanda su ba su da bill kuma kuɗin ba wajen hukumar NEPA yake zuwa ba sai dai wajen waɗanda aka wakilta domin amsar kuɗin wutar NEPA. To shiyasa za ka ga kuɗin ya zama kashi kashi ne, kuɗin ya zama daban daban. To kamar mu fannin mu da muke da bill to muna biyan dubu biyar ne dubu.

Kana cin salati? Eh, idan na fahimci wannan maganar ana nufin salad to irin kayan ganyayyaki haka. Eh, nakan ci saboda ma har zuwa lambu nake yi na sayo domin na zo na kwaɗa, na ci. Musamman ma da yake yanzu a kowanne za a ga suna yawo da shi a cikin baro suna saidawa to nakan tsaya na siya domin cin irin wannan salad ɗin. Amma idan ba haka ba ma, nakan je lambu na sayo na kawo gida domin a yayyanka. Idan aka yayyanka, a wanke shi. Idan aka wanke shi, a sa mai. Daman latas ne, sai kabeji, wani sa'in sai karas. Abin da ake amfani da shi kenan sai albasa, sai a sa mai ƙuli. Idan aka sa mai ƙuli shi kenan, sai a kwaɗa sai a ci. To wani sa'in kuma za ka ga har a kan abinci ana zuba irin wannan kayayyakin latas da kabeji. To wani sa'in har albasa ma za ka ga ana haɗawa da shi. Musamman ma wannan lokacin da muke ciki na sanyi za ka ga ana sa kayan ya wadata a cikin gari. Saboda a wannan lokacin ne za ka ga duk gashi nan manoma suna futowa da shi. In ka je lambu ma za ka ga duk ga shi nan an shusshuka ana jiran masu siya su zo siya. To gaskiya ina amfani da shi sosai. Ina zubawa a kan abinci haka nan na ci, ina kwaɗawa haka nan ma in ci. In haka nan ma za ka ga ba ma an kwaɗa ba ko an sa abinci wani sa'in nakan ɗan ci kaɗan saboda yana da amfani sosai a jiki. Shi ya sa nake amfani da shi gaskiya sosai. Gaskiya ina cin salad sosai, ina amfani da shi ko a sa abinci ko kuma a kwaɗa shi.

Wane lokaci na rana naka fi so? To lokacin da na fi so na rana shine ranar Juma'a. Saboda ranar Juma'a ita ce ƙarshen ranaku, a cikin ranaku. Shi yasa na ke son ranar Juma'a. Saboda ranar Juma'a ita ce rana data fi kowacce daɗi, ita ce ta fi kowacce falala. Saboda ranar Juma'a duk wasu falaloli suna cikin ranar Juma'a. Musanman ma idan aka ce yau daren Juma'a ne, to daren Juma'a ana so ka tashi, kai ta ibada, kai ta salati, kai na filifili, ka roƙi Allah duk wasu bukatunka Allah zai biya maka. Shi ya sa na ke son ranar Juma'a. Saboda ranar Juma'a tana mun kama da ranar Idi. Ni kuma na faɗa muku cewa rana-- ina son ranar Idi. Saboda ranar Juma'a za ka ga, nan ma za ka ga mutane sun yi kwalliya ainan kuma an tafi sallar Idi. To shi ya sa an tafi sallar Juma'a. Shi ya sa ni ma nake-- take mun kama da irin ranar Idi. Shi ya sa na ke son ranar. Saboda ranar akwai falala. Sannan kuma duk wasu bukatunka idan ka faɗa ma Allah a ranar, to Allah yana biya ma bukatunka. Allah yana son ranar Juma'a shi ma sosai. Shi ya sa aka ce ku tashi, kuyi roƙo, kuyi salati ga Annabi ranar Juma'a. Shi ya sa ni ma na ke son ranar. Saboda ranar tana mun kama da ranar Idi. Shi ya sa a cikin ranaku ina fi son ranar Juma'a kamar yadda na faɗa muku.

Wane abinci yake sa ka jin daɗi? To abincin da yake sa na ji daɗi suna da yawa. Amma kaɗan daga cikinsu akwai nau'in shinkafa. Saboda idan ina cin shinkafa takan sa na ji daɗi sosai. Asali ma idan akayi shinkafa da mai da yaji ga wake a ciki nakan ji daɗi sosai. Saboda idan kana cin irin wannan nau'in abincin to zaka ji har ba ka so ka gama ci. Saboda shinkafa da wake da mai da yaji abinci ne wanda ko masu kuɗi sosai ma zaka ga suna son wannan abincin. Saboda ba shi da ginsa saboda ko yaushe zakaga kana marmarin ka ci shi. Saboda abinci ne ba wanda zaka ji ya ishe ka ba kuma abinci ne ba wani mai sukus da yawa ba wanda zaka ga an mai wasu hidimomi. Sai dai iyakaci dai kawai idan aka sa mai da yaji ko wanda za ka ga sun ɗauko salat sun sa. To ko baka sa ma salad ɗin ba zaka ji kana ci kana jin daɗin shi. Gaskiya zaka ga har wani limshe ido nake yi. Sannan abinci na biyu shine naman kaza. Gaskiya a cikin nau'ukan abinci idan ina san naci abinci da nama to naman kaza nake so. Shi ma hagara nau'in abinci ne wanda idan kana ci za ka ji har wani shiga cikin ranka yake yi. Ka ji yana ratsa kwalkwalka ka ji kana jin daɗi. San nan kuma abu abincin kuma da nake kara so shine abincin gargajiya saboda abincin gargajiya kamar irin su, kamar irin su ɗan wake to shi ma ina son shi sosai. Gaskiya ka ga abinci uku kenan shinkafa da mai da yaji da wake sai kuma naman kaza sai kuma, sai kuma ɗan wake. Duk da dai wasu zasu ce naman kaza ai ba abinci bane. Amma shi ma yana ɗauke-- yana cikin nau'in abubuwan da ake ci. Kuma idan ina ci gaskiya ina nishaɗantuwa sosai ina jin daɗi. Shi yasa nima wani sashin.

Wane irin wasa kake yi a waje? To wasa ya danganta kala kala ne. Akwai yanayin wasa wanda kai ka san cewa idan ka yi shi ba lefi, akwai kuma wanda idan ba ka yi shi ba to shi ya fi zama daidai a gare ka. To wasannin da nake yi a waje sune akwai wasan ƙwallon ƙafa. Saboda wasan ƙwallon ƙafa shine wasan da nake yi a waje. Kuma wasa ne wanda ba wani wanda zai ce ma ka yi ba daidai ba. Wasa ne wanda zai saka nishaɗi, zai saka farin ciki. Wasa ne wanda ba za ka taɓa jin haushin wani ba ko kuma wani abunnan. Iya ka ci dai daman ka yi shi ne don jijjiga jini. Amma ban fiye son wasan banza ba irin kokawa ko wani abun nan. Saboda irin wannan wasan duk ba shi a cikin tsari na. Iya wasan da na fi so shine iya wasan jijjiga jini irin ƙwallon ƙafa. To gaskiya idan ya wuce wannan ba wani wasan da nake so. Saboda ita ƙwallon ƙafa tana haɗa zumunci. Sannan idan ka ɗauke ta a matsayin wasa, to kowa zai yi farin ciki. Musamman ma yanzu da ake sa dokoki da ƙa'idojin yadda za a buga. Ba kamar da ba wanda kawai kara zibe ake bugawa. Amma yanzu ka ga akwai dokoki, akwai ƙa'idojin da ake bi wajen bugawa. Shi ya sa na ce ƙwallon ƙafa ita ce wasan da nake bugawa a waje. Saboda ka ga ita ƙwallon ƙafa ba za a buga ta a cikin gida ba. Dole sai dai a waje. Sai dai in gidanku yana da girma shine za ku iya bugawa a cikin gida. Amma ni dai wasan da nake bugawa a waje shine ƙwallon ƙafa. Bayan nan kuma bani da wani wasa da nake bugawa. Saboda duk sauran wasannin in ka duba za a ga hatsarinsu ya fi na ƙwallon ƙafa sosai. Shi ya sa na zaɓi ƙwallon ƙafa a matsayin wasan da zan riƙa yi. Maimakon ace wani wasa na daban kuma.

Kana shan ruwan 'ya'yan itace? Eh, ina shan ruwan 'ya'yan itace musamman idan aka matse. Ka ga akwai abubuwa da yawa wanda ake matsewa musamman mangwaro, inibi, aful, tufa kenan shi ma ana matsa ruwan shi. Sannan kankana ita ma ana matsa ruwan ta. Sannan gwanda duka lemu shima duk ana matsa ruwan shi. Sannan in aka zo kan rake shima za ka ga ana matsa ruwan shi. To bari in ɗauka misali ace kankana, ka ga kankana za a murza ta ace ta a matsa ruwa. Kaga ita ma tana da ruwa sosai. To idan har ka zuba mata madara za ka ga tana da daɗi sosai. Sannan idan ka zo kan mangwaro, ka ga mangwaro shi ma ana tace shi a matsa ruwan shi. To kaga idan aka matse ruwan shi shima za ka ga yana da amfani sosai. Sannan idan kana sha za ka ga duk wannan ɓawon da wani zaren zaren da yake jiki duka ya riga ya fita. Ya ka ce dai kawai ruwan ne aka tace ma. Sai kuma lemu, ka ga shi ma lemu ana tace shi. Idan aka tace shi iya ruwan, ya ishe ka ka yi amfani da shi. Shi ya sa nake amfani da ruwan 'ya'yan itace saboda musamman ma idan aka tace su aka matse to ai yafi daɗi a kan cewa ma har ka ci da totowa. Saboda idan ka ci ba totowa kai kanka sai ka fi jin daɗin shi kuma sai ya fi ma amfani. Amma duk da wasu suna cewa totowan itacen suna da amfani. To amma dai gaskiya na fa jin daɗin shi idan aka matse. Ka ga kaman misali a ce inibi, ka ga inibi idan aka matse ma shi aka tace ma shi to zaka ji shi ne kaman wani ingantaccen abu mai daɗi. Zaka ji har wani shiga jikin ka yake. Gaskiya ina shan, ina shan tataccen kayan itace ina shan tataccen kayan itace. Gaskiya ina sha.

Kana cimma manufar tallace-tallace? Eh, ina cimma manufar saboda idan kayi talla har ka ga an zo wajen ka sayen abu, to ka san cewa ai ka cimma manufarka ta yin talla. A misali yanzu ka shiga kasuwa ka tallata kayanka, ka tallata kayanka sai ka ga ba wanda ya zo ya siya kuma ba wanda ya zo wajenka, to ka ga ba ka cimma manufarka ta tallace-tallace ba. Amma idan har ka tallata ka sa aka gani kuma aka zo aka yi ma ciniki ko kuma aka kira ka domin yin wannan aikin da ka tallata ko kuma sayen abun nan da ka tallata har aka zo aka siya a wajenka ko kuma aka kira ka zo ka yi aikin, to ka ga ai manufarka ta yin tallan ta cika. Ka cimma wannan manufar. To saboda haka gaskiya ina cimma manufata saboda idan dai na ɗaura abu za ka ga an bibiye ni kuma an zo an siya. Musamman ma lokacin da, lokacin da nake kasuwa. Idan ina kasuwa har na ɗaura abu a shafi na to za ka ga an zo an bibiya kuma an siya. Yanzu ma haka da nake aikin hannu, idan na ɗaura abu aiki haka za ka ga an bibiye ni an zo an mun magana a kan aikin kuma na je na yi. Saboda haka gaskiya manufa ta tallace-tallace ina cimma ta saboda ba ko da yaushe ba ne za ka ga mutun yana irin wannan kuma yana samun abin da yake so. Amma ni dai gaskiya in dai manufa ce ta tallace-tallace irin wannan to gaskiya ina cimma ta saboda idan nayi talla ina samun biyan buƙata. Kuma kaga in dai har kana samun biyan buƙata to ka ga ai ka cimma manufarka ta tallace-tallace. Shi ya sa ni ma na ke ƙoƙari naga na tallata haja ta saboda idan tallata haja ta za'a zo a bibiye ni a siya. Shi ya sa.

Kana ci da cokali ko da hannu? Gaskiya, na fi ci da cokali saboda ko tuwo ne za ka ga na sa cokali na ci da shi saboda ban fiye son sa hannu na ci abinci ba. Saboda idan ka sa cokali, ka ga hannunka ba zai ɓace ba. Shi ya sa ko da yaushe idan zan ci, na fi ci da cokali. Shi ya sa su tari ma za ka ga hannuna fes fes ba tare da nawa wannan ba. To abin da ya sa nake ci da cokali saboda ka ga shi cokali ko da yaushe a wanke yake. Kuma ba ka da saurin ɗaukan cuta in kana ci da cokali. Saboda cokalin da za ka ci da shi, za ka ware ne wannan naka ne shi kaɗai. Da an gama za ka wanke. To idan an ɗauko ma za a sa, za a ɗauraye shi tukuna a sa a cikin abinci. Sakamakon idan da hannu ne ko da ka wanke hannu, wani sa'in za ka ga akwai irin ƙananan cututtukan nan da suke maƙalewa a jikin hannu. Za ka ga ka sami su ba tare da ka sani ba. Musamman ma mu da muke aikin hannu, ka ga dole akwai wani sa'in za ka ga hannunka yana da datti. To kafin ka ce ka wanke, ya wanku, to ka ga aiki ne. Indai ba wanka ka je ka yi ba ko ka samu omo ko ka samu sabulu ka wanke, to ka ga bayan da za a yi hannunka ya dawo yanda yake. To shi ya sa ni zaɓi kawai na riƙa ci da cokali a maimakon na sa hannu. Saboda sa hannu gaskiya yana da hatsari sosai fiye da ci da cokali.

Kana da dabbar gida? Kwarai kuwa ina da dabbobi, nau'ika kala-kala na gida, saboda ina yi ma abocin kiwo ne. Saboda da kiwo nakan yi abubuwa da yawa na rayuwa. Misali ina da, ina da kaji. Kaga suma dabbobi ne na gida. Kajin Hausa nake da su saboda ni ma'abocin kiwo ne. Saboda ina son cin naman kaza, shi ya sa nake kiwon kaji. Sannan abu na biyu ina da akuya. Kaga ita akuya kiwonta yana da wani abu. Ita ba ka ɗaure ta kabarta a gida koda yaushe. Saboda ita ta fi son ta riƙa yawatawa ta na nema abincinta. Amma yadda haka dai ina ɗan kula da su. Ina killace su na lokaci bayan lokaci. Sai dai idan buƙatar ta ɗan fita ta ɗan zagaya to nakan sake ta ta zagaya. Au se tinkiyoyi da raguna. To su kuma wa'innan in ka tsaya ka duba, su wa'innan ɗaure su ma ake yi. Dan ba a fiye san ma abarsu suna yawo haka ba. Saboda idan suna yawo ba za a ga sun ci abincin da ya kamata. Sun ƙoshi har an kai su inda za a samu a saida su a samu wani abu ba. To sai kuma uwa uba sa. To da na yi kiwon sa amma yanzu ba na kiwon sa. Saboda kiwon sa ba nawa ba ne. Saboda shi yana da waje da ya kamata a ce an killace shi. Ni kuma ban da isashen wajen da zan killace shi. Saboda shi ka ga bai fiye san takura ba. Ya fi san inda zai sake. To ni kuma wajen da nake bani da irin wannan wajen. Saboda shi kaga ko kazan ta ce waje bai fiye san ta ma. Za ka ga yana rame wa baya yin ƙiba yanda ya kamata. Amma idan aka ce waje fes fes ne ana killace shi, ana gyara mai shi sosai kuma ga sakewa sosai. To shi ne za ka ga ya samu abin da yake so har yana girma. To ni kuma ban da irin wannan wajen, ni kuma ban da irin wannan wajen da zan killace shi. Shi ya sa na daina kiwon sa. Amma yanzu da shanu, da, da raguna, da tumaki, da akuyoyi, da kaji to ba za ka rasa ba.

Kana tafiya da sauri? Kana tafiya da sauri? Ina tafiya da sauri saboda ina sauri sosai gaskiya fiye da yanda kake tunani. Saboda idan na so yin tafiya, za ka ga ina sauri sosai, musamman ma idan aka ce wajen da nake so in je, ana so a je akan lokaci sannan kuma ba abin hawa zan hau ba. To shi yasa za ka ga ina sauri. Sannan kuma, hakanan ma za ka ga ina sauri in zan je waje saboda sauri na gaskiya ya wuce misaltuwa. Saboda wani sa'in ma idan na je waje za a ce, "to kai Ame kazo" saboda irin saurin da nake yi. Shi yasa za ka ga idan wai a ba ni abu a ce in je in kai, to ba a shayi na wajen yin saurin kai wa. Saboda ni ko lokacin da nake ƙarami bana tsayawa wasa. Saboda idan aka ce mun kaza waje kaza, to kawai direct wajen nake tafiya kuma bana tsayawa wasa. Za ka ga ina sauri ina tafiya. Kuma wannan saurin na samu asali ne daga yayanmu. Saboda idan za ku je waje da shi, to za ka ga sauri, sauri ake yi. Kuma shi ma babanmu haka yake da wannan saurin. Saboda ko yanzu, idan za mu jera da babanmu tafi waje, za ka ga ba a hankali muke tafiya ba. Za ka ga muna sauri amma duk da dai haka dai jiki yana tsufa ne shi. Za ka ga saurin ba kamar da ba. Saboda yanzu ya ɗan girma, za ka ga yana dai tafiya a hankali amma kuma ba a hankali can sosai ba. Yanda, irin, sa'anins shi za ka ga suna yi. Za ka ga yana ɗan sauri, sauri fiye da su. Amma duk da haka jiki dai yana tsufa. Ba za ka ga saurin kamar yanda yake da ba. Shi yasa ni ma yanzu idan ina tafiya za ka ga ina sauri sauri. Gaskiya ina sauri sosai fiye da yanda kake tunani. Saboda yanzu mu tashi ni da kai a ce mu fara tafiya, to za ka ga saurin da zan yi ya wuce naka. Shi yasa nake tafiya sannu sannu a hankali a hankali kuma za ka ga saurin sa.

Kana fi son fanka ko AC? A'a, na fi son fanka. Dalilin da ya sa na fi son fanka, saboda ita fanka iya salin kawai iska za ka sha. Saboda ita fanka duk inda ka kunna ta ba za ta yi ma wata illa ba. Iya ka ce ko za ta sama mura ne na lokaci. Ita fanka indai ana zafi ka kunna ta, dandanan za ka ga ta sauya wajen da iska maimakon ace sai ta ɗauki lokaci. Ita kana kunna ta ne, za ka ga waje ya ƙiɗime da iska ba tare da ta ɗauki wani dogon lokaci ba. Sannan ita ba ta sama sanyi ba, ba ta samu wani ciwo ba. Iya ka ci indai ka bar ta ne ka sha sosai, to za ta sama mura. Amma ita AC wannan tana sa sanyi. Idan ka daɗe kana shan AC, za ka ga gaɓoɓin ka ma duk suna canzawa, suna yin ciwo. To ka ga gwanda ta sha fanka da ka sha AC. Shi ya sa ni na zaɓi na sha fanka da na sha AC. Saboda ita AC tana da larurori da yawa. Saboda ita kuma in ka kunna ta, ba za ka ji sanyin ta a lokaci ɗaya ba, sai dai ta bi a hankali a hankali. To wannan hankalin take yi tana shiga jiki. In ta shiga jiki kuma ka ga za ta yi ma jiki illa. Saboda za ka ga zuwa wani lokaci za ka ga mutum ya kamu da rashin lafiya. Cikin huhunshi za ka ga akwai ciwo. Sannan gaɓoɓin shi da ƙashin shi za ka ga duk akwai irin wannan ciwo. Shi ya sa na zaɓi fanka saboda ita fanka ba ta da matsala sosai. Saboda fanka ita za ta yi-- zatai za ka shata baruwan ka da wani ciwo na ƙashi ko na hunhu. Shi ya sa na zaɓi fanka a kan AC.

Yaya kake gaishe wa mutane? To ina gaishe da mutane ne ta hanyar sallama. Idan na ga mutane suna zazaune, to nakan je na yi musu sallama na gaishe su. Saboda ka san ita sallama ita ce mafarkin matakin farko. Idan ka ga mutum a zaune ko nesa da kai, to za ka yi mai sallama. Idan kuma wanda ya kamata ne, za ka je kusa da shi sai ka gaishe shi da ka ce mai ina kwana, in da safe ne. In kuma da rana ne ko da yamma ko da dare, sai ka ce mai ina wuni. To ta hanyar nan ake bi domin gaishe da mutane. Sannan kuma akwai wanda idan ka je sai ka tsuguna har ƙasa tukuna za ka gaishe su. Saboda idan ka je ka sami mutum a zaune, to kaima za ka zauna ne sai ka gaishe shi. Ba kawai sai ka tsaya tsaye ba. Amma idan ka ga mutum a tsaye ne, kaima sai ka tsaya tsaye sai ku gaisa. To ta hanyar da ake bi a gai da mutane ke nan. Sannan kuma in sa'anninka ne ka je wajen su ko suna zaune ko suna tsaye, kawai za ka miƙa musu hannu ne sai ku gaggaisa. To haka ma ka ga ai, kunyi zumunci ka gaishe da mutane. Saboda kowa da irin yanda zai ɗauka, kowa da kuma irin yanda yake gaisuwashi. Amma ni dai na farko idan na ga mutane daga nesa, zan musu sallama na ɗaga musu hannu. Idan kuma wanda sai na je ne, in manya ne zan je na tsuguna na gaishe su in a tsuguna suke, in a zaune suke. Idan kuma a tsaye suke to zan gaishe su ne a tsayan. Idan kuma a gida ne to na shigo zan gai da iyayena ne, to su ma zan je na tsuguna ne a inda suke na gaishe su. In kuma abokanaina ne, zan je na miƙa musu hannu, ne musu sallama sai mu gaggaisa. To yanda nake yi nake gaishe da mutane ke nan.

Sau nawa kake tsarkake gidanku? To ina tsarkake gidanmu ne gabaki ɗayan shi sau biyu a rana, na farko da safe idan mun tashi mun karya mun ci abinci. Idan ba inda zanje, zanje nayi da kaina. Amma kuma idan zanje wani waje ko zan fita wajen aiki to nakan sa a yine na safen kenan. Kaga na farko da safe idan na tashi mun karya mun ci abinci to zan fito duka da ni da ƴan'uwana sai mu za-- sai mu tashi muje mu share gida. Inda zamu share mu share, inda zamu wanke mu wanke. To ta hakan kaga gidan zai yi tsaptsap kenan. Sannan sai mu tattara sharar mu kai ta inda ya kamata mu zuba ta. Kafin kuma in ta taru sai Musa a zo a kwashe. Sannan kuma sai da yamma. Wannan kuma kaga lokacin an dawo daga wajen aiki, lokacin za ka ga duk ganyayyaki da zai sauransu, kaji sun yi kashi da wasu abubuwan dai da bai kamata a ce suna tsakar gida ba. To nan ma sai mu wanke mu share duka. Kaga idan muka share muka wanke sai mu ɗiba dattin mu je mu zuba a cikin bola. Sannan ita kuma bolar muna tara ta ne zuwa sati ɗaya. Idan ta kai sati ɗaya to sai a kira masu kwasan bola sai su kwashe ta a biya su. To ta hanyar nan za ka ga muna tsaftace gidan kuma kaga gidan ba datti. Saboda a kullum idan kayi shara sau biyu za ka ga ka tsarkake gida, za ka ga gida ba datti, za ka ga duk wani nau'i na datti ya riga ya fita. Saboda ka yi da safe lokacin dattin ya taru sannan kuma da yamma ma lokacin dattin ya taru nan ma ka yi. Sai ka ga ka tsarkake ba ka da wata damuwa ta datti. Barin ta nahar azo wani ya kalle ka yace ka yi ƙa zamine.

Sau nawa kake karɓar kira a aiki? To, na kan amshi kira aiki sau ba adadi. Amma dai wanda na fitinawa a aiki, na kan amshi kira irin sau biyar ɗinnan a lokaci. Saboda za ka ga idan kuna aiki, in kana samane za ka ga an kira ka. Ta waya za ka ɗaga sai ka yi magana ka ji meya matsalar. In kuma kana so ka bada abu ne, kai ma za ka kira. To amma kiran dai da aka fi yi mana saboda idan muna sama ana so mu yi wani gyara, an hango wani abun da ake so mu yi. To tanan ne sai a kira ni, sai a faɗamun ni kuma sai na duba na ga me ya dace muyi. To ina amsa kira sau biyar, sau shida, kai wani sa'in ma sama da haka. Wani sa'in kuma za muyi aiki har mu gama ma ba tare da an kira waya ba. To amma shi kiran waya ya danganta da yanayin aikin da kuke yi. Kuma lokaci bayan lokaci ne ake kiran waya. Ba wai ko da yaushe zakaga ana kiran waya ba. Wani sa'in ma za ku yi aiki ku gama ba a kira ku ko sau ɗaya ba. Wani sa'in za kuyi aiki ku kira, ku gama ai ta kiranku. Da kun yi wannan za a kira ku. Wannan da kun yi wannan za ka ga to tahaka za ka amsa kira a lokacin aiki. To kuma ka ga idan ana yawan kira za ka ga aikin bai cika tafiya ba. Saboda sai kun yi gaba sai a kira sai a ce ga wancan. To dole za ku dawo ku gyara wancan din inkuna so aikinku ya tafi yanda ya kamata. To amma idan za'a bar ku ku yi aikinku yanda ya kamata ba tare da an dame ku da kira ba, za ka ga aikin ya tafi, ya yi sauri sannan kuma kowa ya ji daɗi yanda ya kamata. Amma ina amsa kira gaskiya wani sa'in sau biyar, wani sa'in sama da haka. Wani sa'in kuma ba ma na amsa kira saboda ba a kira.